Wane irin yanayi kake finso? Gaskiya ina, ina, ina son yanayin farin ciki. Saboda a koda yaushe in kana yanayin cikin farin ciki za ka ji daɗi. Musamman in kana da kuɗi, yanayin kana da kuɗi. In kanada kuɗi to zaka ji yanayin nama daɗi. Ko wane yanayi ne ma zai ma daɗi sosai saboda ka tabbata babu abinda zai ɓata maka rai. Yanayin farin ciki sosai shine nafi so. A koda yaushe in dinga gani na a yanayin farin ciki. Zaman farin ciki, idan kana cikin farin ciki a kodayaushe, zakaji daɗinka, kuma zaka dinga ganin koda yaushe kana ƙara komai a rayuwarka.